Eh, ya kasance ranar, ranar biyar albashi. Abin da nake jira, zan tsaya ne in sauraron in ga albashin nawa ya shigo. Bi maa'na zan sa ido, zan ka, zan ka, zan ka, zan kasa kunne na, zan sa ido a kan wayana inji shigowan wanda albashin da banki na. Bima'ana, inji saukan alert kenan. To, yayin da shi kuma wannan albashin ya shigo, to ma sha Allahu. Zan fara shirye shiryen abubuwan da zan siya da shi, wanda na saba siya kamar irin su kayan abinci da kuma inda na tsara inda nake kashe albashin nawa. Kaman idan na siya kayan abinci, um, in akwai wanda nake don yi ma alheri daga ciki su ma in ware abin da zan yi masu alheri in ba su. Nan ya kasance idan albashin ya zo, eh, sai ka tsaya ka yi tsari ka kasafa shi saboda mu ƙasa mu a Najeriya gaskiya babu wanda zai ce maka albashin shi yana isanshi ya kai wani wata ya dawo. Sai 'yan ƙalijan din mutane ne, wanda zaka ga albashin su ya ishe shi daga wani wata zuwa wani wata. Amma ƙananan ma'aikata masu aiki a sauran ma'aikatu gaskiya zaka ga cewa albashin su daga wannan watan zuwa wani wata baya isansu. Kasancewan ƙarancin albashin da kuma tsadan kayan masarufi a ƙasan mu Najeriya zaku ga albashin naka bai isa ya sai maka kayan abincin da zai kai ka wani wata ba kana amfani da shi. To, sannan kuma ya kasance idan kana aiki ne a wani guri me nisa, ka ga shi ma a cikin wannan albashin naka, dole zakayi amfani da shi ka ware kuɗin abun nan, abun da yafi, eh, safa, safara. Bima'ana kuɗin tafiya gurin aiki kenan wanda ake kira dashi transport. In kuma abin hawa gare ka wanda kake amfani da shi wajen zuwa gun aiki, to a cikin albashin nan naka, shima zaka ware mashi kuɗi wanda zaka siya mai dashi kuma kai za kaɗan ware wasu 'yan ƙalilan din kuɗi daga ciki na kula da wannan abin hanwan naka domin kada ya zu ya sami matsala. Domin shi yake taimakon ka wajen zuwa gurin aiki. Dan haka duk wain nan nau'i kan fa suna cikin albashi ne da albashi zaka yi amfani da shi ka samu, ka gyara ga abun na magance wannan matsala. To, in kasance albashi shi gun aiki kala kala ne. Akwai gurin da in kana aiki albashin ka in kana da abun nan kula kana da ɗan, eh, abun nan ƙarancin kashe kuɗi ba ka kashe kuɗi sosai. To, zai iya kai maka watan zuwa wani wata. Amma dai ya kasance mu a Najeriya gaskiya da tsaƙani ga Allah, albashi baya isan mutane sosai. Ballantana har su yi wani alheri na azo a gani ko kuma su yi wani aiki ma'ana community development kenan wanda za su yi ma al'umma abun nan su ƙaru da shi. Masu sarari basu cika irin wannan ƙarfin ba saboda ya kasance masu albashi a Najeriya, wan su daga cikin su ma in ka kalle su ka samu wani abu ka ba su, to za su amsa si godiya suna sambar ka sabida albashin nasu ba isan su yake ba. Masu abin nan albashi ya kasance albashin su bai ishe su su sai kayayyakin masarufi na more rayuwa sosai wanda za su ci ya ƙara musu ƙumari sosai. Shi ya sa yawanci ma'aikata masu ɗaukan albashi a Najeriya idan kaje ka gansu, za ka gansu suna cikin wani maguyacen hali kasancewa kuwa wannan albashin nasu da ake biyan su bai isansu yake yi ba. Shi ya sa da zaran an ce maka za a biya albashi, za ka gansu suna cikin farin ciki suna murna saboda daga yawansu sun ci bashi wannan albashin da aka biya shi ne za su ɗauka su je su biya bashin da suka ci sannan kuma su je a ƙara musu wani. Domin kuwa a cikin wannan albashin da za a biya su in har aka biya su albashin su basu ji sun biya wani bashin ba to in suka koma gurin ɗan kasuwa wanda suke sayayya a gurun su zai yi wuya ya ba su saboda kasancewa an biya albashi basu zo su ma sun biya shi nashi haƙƙin ba. Shi ya sa ya kasance dole ne masu albashi su yi taka tsantsam. Za ka ga suna taka tsantsam ma wajen inda za suyi su kashe kuɗin su domin gudun kar su shiga matsala kafin wani watan. Yawanci kuma masu albashi wanda ake biyan su albashi za ka ga aikin nasu da suke ana biyan su albashi ya hana su su yi, su yi ƙoƙari su yi wani aikin wanda za su ɗan samu wani abu na rufin asiri sun dogara ne kai a kan wannan albashin da ake.

Eh to, farko dai farkon washe gari in na shiga ofis, farkon abun da nakan fara yi shine idan na buɗe ofis idan na shiga, nakan shiga da addu'a. Idan na zauna kuma nakan yi addu'a kafin na fara aiki. Sannan shi kuma idan na zauna bayan na zauna, desk ɗin ofis ɗin nawa nakan sa ɗan abun ehh tsumma haka in share shi in ya ɗan yi ƙura ke nan. Idan kuma bai yi ƙura ba, fil ɗin da haka ina kara ts sharewa saboda yau da kullum sai ka na sharewa. Sannan kuma idan akwai kwamfuta na, ita ma sai in kunna ta. Idan na kunna, sauran document da suke a wannan kan shi wannan desk ɗin nakan gyaggyara su. Idan na gyaggyara su, na zauna to sai kuma in shiga aikin da na fara yi na wannan ranar. Na fara abun na shisshirya aikin da zanyi. To a yayinda da na gama shisshirya ayyukan da zanyi na wannan ranar a cikin ofis ɗina, to sai in cigaba da yin shi. Idan na cigaba da yin shi, kana yi kana dubawa, kana yi kana dubawa. Amma wani lokaci in ina cikin ofis ma na kan so in kasance ni kaɗai ne saboda in ina ni kaɗai a cikin ofis, na fi mai da hankali in yi aikin da ya kamata. Ba kamar in ina tare da mutane ba. Amma mutanen ya danganta da wane irin mutane kake tare da su. Idan kana tare da mutane ne a cikin ofis ɗinka wanda da safe su ma suna yin wani aikin na su daban kai ma kana yin wani aikin naka daban ko kuma kuna yin aiki iri ɗaya amma wanda an raba ma ku ne kowa dana shi daban. To idan ka ga wan can ya mai da hankali, kai ma sai ka ƙara mai da hankali. Kuma in ka yaga ka mai da hankali, shi ma sai ya ƙara mai da hankali. Sannan kuma kuna shawarar tan juna wani lokaci kai da shi a cikin ofis. Wannan amfanin zama mutum biyu kenan ko mutum uku a cikin ofis domin shawarar tan juna na yin da za ai asamu a warware wata matsala da ta taso. Wannan shine ne far, farkon abin da nake fara yi in naje ofis. Farkon dai shi ne addu'a. Sannan kuma in ofis ɗin ba shara sai a share. Sannan kuma desk ɗin ka ya ɗan yi ƙura sai a share. Wannan su ne muhimman abubuwan dana ya kamata mutum ya fara yi idan ya isa ofis. Sannan kuma kana yin aikin kana yin aikin naka. Idan lokacin sallah ya zo, za ka tashi a cikin ofis ɗin naka, ka je kai sallah ka dawo. Haka in kuma lokacin bres ne, break ne lokacin ɗan huta, za ka ɗan huta na aikin da ka yi, shi ma za ka je ka huta ka dawo. Sannan kuma duk akwai lokuta na cin abinci. Shi ma lokacin cin abinci za ka iya barin ofis ɗinka, shi ma ka je ka ci abincin ka, ka dawo. Amma kuma akwai ɗan abubuwan da ake ɗan ci, ɗan ciye-ciye haka ɗan ƙananu a ofis ba irin abubuwa masu nauyi ba. Kama irin tsotson su minti, ehnn sweet ke nan, da irin ɗan shan su abun nan sha lemu da kuma irin ɗan cin wasu abubuwa kamar abun da ya shafi karas ko kayan abun na ɗan furut haka, kayan 'ya'yan itace ke nan. To su ma duk wan nan suna da matuƙar muhimmanci a ofis. Amma yayin da kace ofis, abinci ne bai kamata ace ko da yaushe ka ci ka sha shi regularly ba. Kuma za ka ci abinci. To in kana cikin ofis za ka ci abinci, ya kamata ka barin desk ɗin da kake yi aiki a kan shi, musamman in aikin ka ya shafi wanda kake yi da takardu ne sai ka ɗan matsa saboda kada wannan abincin ya rufe wadan takardun ya ɗan ɓata su. Sai idan ka gama sai ka dawo kuma ka mai da hankali a cikin aiki har izuwa lokacin tashi. In ka kamala ka ajiye wannan abubuwan ka tashi ko kuma in wanda za ka ɗauka ne ka kai wani ofis ɗin shi ma sai ka ɗauka ka kai. Ko kuma in aikin da ubanka ne ya ba ka daga ofis ɗin shi izuwa naka, idan ka sauka kamala ofis ɗin naka, sai ka tashi ka fidda wa ofis ɗin naka ka ziyace shi ka nuna mai cewa ka kamala wannan aiki. Wannan suna da muhimmanci a cikin aikin ofis. Amma farkon abun da mutum ya kamata ya fara yi ne idan ya je ofis shine addu'a. Domin komai yana da buƙatar addu'a da neman yardan Allah. Ta dalilin haka ne mutum zai iya yin abun da ya dace a rana. Ya fara yin aikinsa lafiya, ya tashi lafiya. Domin kuwa cikin ofis ana haduwa da abubuwa kal masu ƙalubale. To yawanci idan kana yawaita addu'a, su ne za su kare ka da wannan muggan abubuwan masu ƙalubale.

A'a kasance, a'a ni na fi son yin zamana a birni a bisa ƙauye. Kasancewan a birni aka haife ni, a nan na taso, a nan na girma, a nan na makaranta na karatu na. Sannan kuma a nan in ka samu aiki kace so aikin ka ya kasance a birni. Don haka na fi son zama a birni a bisa ƙauye. Yak- saboda kuwa, eh birni shine maraya. Ƙauye kuma bai kasance maraya ba. A yanzu aka ga cewa shi birni wuri ne wanda ake samun ilimi da abubuwa masu tarin yawa sosai. Wanda ya kasance shi wanda yake ƙauye ma, yakan fito daga ƙauye ne ya zo birni ya samu irin wannan abubuwa. To ka gan kuwa idan har na ƙauye zai tashi ya bar ƙauye ya zo birni neman wasu abubuwa. Ka gan kuwa an yi ya kasance kuma in zo na a birni ke nan inda abubuwan suke. Ba tare da na koma ƙauye ba, ba tare da na fi son zaman ƙauye ba. Wanda idan na tashi neman wasu abubuwan ba zan samu ba. Hallelle ya kasance sai na fito birni. Mun sani cewa akwai suma wasu abubuwan da ake samu wa ƙauye ba a samu su a birni. Amma yawanci abubuwan da ake samu a birni sun fi wanda ake samu a ƙauye. Idan ka haɗa abin da ya shafi kayan abinci, kayan noma su wannan eh tabbas mun sani cewa an fi samun su a ƙauye. Amma mako daga ƙauyen idan aka noma su za ka ga zai karshe ne birni ake fitowa da su. Sai da su a birnin nan saboda in ba su zo birnin man bani inda ya kasance daban sa ƙauyen nan ne. To daga ƙarshe ma noman masu ya jina shi saboda mene ne? Su 'yan ƙauyen sun noma abin da ba za su iya gamawa da shi ba. Dole sai sauƙa sai sun fito da shi birni sun saida sannan su sami kuɗin da za su yi wani aiki dai da shi a bisa wajen wannan harkar noman na su da suke yi. Sannan kuma harkar abin da ya shafi karatu za ka ga makarantun da suke a birni kamar abin da ya shafi abun eh makaranta ta gaba da firamare, eh kamar jami'a duk za ka ga ba a cikinsu a ƙauye ba. Sai dai a birni wannan ya kasance zaga su ta ƙauyen sai dai su taso su shiga birni su zo su nemi ilimin sannan su koma. Haka abin da ya shafi ilimi na addini shi kan shi za ka ga birni ya fi. Harka dai abin da yake shafi harkar ilimi gaba daya za ka ga cewa birni yana gaba da ƙauye. Sannan kuma akwai harkar abin da ya shafi eh ababen hawa. Za ka ga hanyoyi da suke a cikin birni babu su a cikin ƙauye. Kasancewar shi ƙauye ya kasance wani wuri ne ɗan ƙanƙanin wuri. Birni kuwa cikakken wuri ne wanda ya tara mutane da yawa. Mutane kuma kala kala wasu daga wasu guraran daban wasu daga wasu duniyyan daban. Ƙauye kuwa zai yiwu zai iya yiwuwa ka ga idan ka je mutanen gari ne ƙauye masu abun dare iri da, al'ada iri da. Ba kamar birni ba wanda za ka je ka ga mutane kala kala daban daban. Wancan da yaren shi, wancan da ƙabilan shi, wancan da addinin shi. Kuma ana zaune guri ɗaya, ana zaman lafiya, ana taimakon juna, ana kasuwanci, tare, ana eh karatu, tare sannan kuma maƙauntaka wani haɗa ku da wani hau da auratayya. Duk a birni an fi samun irin wannan. Saboda a birni ne kawai za ka ga ah wani wanda bai tunanin zai auri wata ƙabila ba amma Allah ya haɗa su a birni sun je sun yi aure. Kasancewar suna da ilimi kuma suna da wayewa. Amma ƙauye eh ba cika samun irin wannan ba. Sai dai ka ga ɗan uwa ya auri ɗan aurar ya-ya auri eh yaron ɗan uwa kuma yan'uwar ta auri yaron dan uwa. Ana haɗa su irin auren zumunci duk wannan ya fi faruwa a ƙauye. Amma kuwa a ƙauye za ka ji ƙauri ƙabilar da ba ka taɓa tunanina a rayuwanka cewa aure zai haɗa ku ba wannan zama ce na birni. Birni shi ya sa zaman birni yana gaba da ƙauye. Saboda kuma ko harkar abin da ya shafi lafiya shi kanshi za ka ga asibitoci ba a cikinsu manyan asibitoci ba a cikinsu a ƙauye ba. Sai dai a yi su a birni saboda ya kasance eh a ƙauyen aka yi su babu masu ilimin da za su ba su kula sosai. Sai aiki a cana sannan kuma in aka tashi neman wasu abubuwa a cikin wannan ƙauyen ba iya samun su, ba iya samun su sai dai a iya samun su a birni. Duk haka shi ya sa aka fi yin wa'inan a cikin birni saboda na ƙauye ma za ka ga in ba su da lafiya tuhanzarta wa ake. A kawo su birni don wasu neman lafiyan su. Kuma ta dalilin wannan ka ga shi ya sani kuma na ce na zaɓi birni a bisa ƙauye. Na fi son zaman birni a bisa ƙauye. Gashi kuma ya kasance an haife ni a birni, na yi karatu a birni, ina neman aikina a birni. Kuma in sha Allahu zan same su. Amma za ka ga ko na ƙauye an fi so a ɗauko shi daga ƙauye a kawo shi.

Eh to, inda na ke koyan fasaha sabo eh to ta hanyoyin da aka samar da yanda ake koyar da wannan fasahar ne sabuwa. Bilmana idan aka ce ga wata fasaha sabuwa an same ta, to wannan wanda suka samar da wannan sabuwar fasahar su ne suke da alhakin inda za su samar da hanyar da za su koyar da wannan sabuwar fasahar ga al'umma. Bilmana shine akwai fasaha kala kala. Kamar yanzu idan aka ce mutum yana aikin abin da ya shafi gini ne, ma'ana construction, to maybe za a iya samun wani sabon mashin wanda aka ƙirƙira, ye fasaha da za a yi amfani da shi. Za a iya samun wata fasaha da aka samu na ko wani mashin ne da za a yi amfani da shi. To kaga wannan fasahar da aka samar na mashin dinnan, wayanda suka samar da shi su ne kuma ake tunanin su samar da hanyar da za su, eh, koyar da shi. To idan suka samar da hanyar da za su koyar da shi, ka yi wadda za ka koya to kaga wannan hanyar da suka samar shi ne za ka bi domin ka koyi wannan sabuwar fasahar da aka samar. Sau da yawa za ka ga an samu sababbin fasaha amma kuma sabida abun nan sabobbin fasahan da aka samu masu koyarwa ba su zo su koyar da shi ba ko kuma illa iyaka wanda suka ba ma fasahar su suka san inda za su abun nan sarrafa wannan abun su kuma wadda aka ba ma wannan fasahar da za su sarrafa wannan abun ba su koyar ba. Za ka ga wani lokaci idan ana bukatar a yi amfani da wannan abun, idan su wayannan mutanen basanan da aka koyar da su wannan sabuwar fasahar to kaga babu wanda zai iya sarrafa wannan abun nan, kayan sabon fasahar. Su. Sesa yanar da kyau idan ka sami fasaha sabuwa to kai ma ka koyar da wani. Kasancewan ko da ba ka nan shi wannan wanda ka koyar shi kuma zai iya amfani da abin da ka koyar da shi ya aiki da wannan sabuwar fasahar da aka samar. Ya kasance wasu suna ɓoye ilimin kimiyya da abin da ya shafi fasaha dan sabida kadai ba su waye su koya su ma suzo abun nan su kasance sun sami wannan fasaha iri ɗaya da na su. Amma duk abin da aka ce sabuwar fasaha ne to ya kamata a ɗan yaɗa shi ko da ba za a yaɗa shi da yawa ba. Saboda akwai fasahan da aka ɓoyewa ba a cika yaɗa su ba. Akwai kuma wanda ya kamata a baza ta ne, a yaɗa ta kowa ya ƙari da ita domin kuwa zata abun nan samar da taimako ga al'umma. Taha za, ni inda nake koyan sa, in sabuwar fasaha in aka ce ga wata sabuwar fasaha ta zo to yakan kasance, in ma wayanda za su koyi na wannan sabuwar fasaha suna buƙatar a biya su ne. To ni kaga sai in biya su domin in koyo wannan fasaha domin amfanin da zan ji amfani da su don al'umma. Domin kuwa in aka ce ga wata sabuwar fasaha ta zo to kai wanda kake sarrafa wannan sabuwar fasaha ka sani ba kai kaɗai za ka ƙari da ita ba, dole sai al'umma su ƙari da ita. Kuma kai kanka in ka ƙari da ita to sauran mutane wanda ka yi amfani da mu, ka yi masu amfani da wannan fasahar su ma ya kasance za su amfani, a, za su amfana. Na ka sabuwar fasaha ana koyon ta ne da ladabi, da hanyar zuwa wurin wanɗanda suke da ita, su samar da hanyar koyar da ita, su koyar da al'umma, su fahimta da abin da suka zo da shi. Mai kyau shine da haka sabuwar fasaha tana da buƙatar a tattara mutane a koyar da su, a yi masu bayani dalla dalla ta yan da za su gane domin su amfana, su gane cewa wannan sabuwar fasahar da ta zo to akwai tsowuwa da ake amfani da ita kafin wannan sabuwar da zaman to wannan sabuwar da ta zo ta ya, abun nan tserima waccan tsowuwan da ake amfani da ita. Bilmana shine dama fasaha akwai ta bawai babu ba amma wannan ita saboda ce an sabanta ta akan waccan tsowuwar ta aiki fiye da ita ko kuma ta zama to tana, misali in yawan ake a ke ƙirga in wacce tsowuwa tana yin ɗari ne to ita kuma wannan sabuwar fasahar za a iya tsara ta ta zama to za ta iya yin ko da ɗari biyar ma ko dubu. Kaga wannan ta zama sabuwar fasaha wanda za ta iya kashe ma waccan kasuwa. Ya zama to ita wannan sabuwar fasahar mutane da yawa sun dauka ta, suka rijiya'a a kan ta suna amfani da ita ba.

Eh, gaskiya teburin mu a wurin aiki ya kasance desk ne, sannan kuma sai kujera a gefen shi sai kuma drawer shi ma a gefen desk ɗin. Drawer ta kasance, ita tana da abun wardrobe kamar guda uku ne. Wardrobe ɗin kuwa shine kai hawa ɗaya, hawa biyu, hawa na uku. Bima'na za ka iya a hawaron ɗaya za ka iya sa wani abu daban, na biyu za ka iya sa wani abu daban, na uku shi ma za ka iya sa wani abu daban duk da suka bambanta ba tare da sun haɗe ba. Wannan ke nan. Kamani na farko za ka iya sa littattafai a ciki. Wannan in ka adana su a gurin, ka ga ba za su samu matsala ba ke nan. Na biyu kuma in kana da kayan wuta haka kamar abin da ya shafi charger da sauransu ko wani abu wanda ka ke amfani da shi a ofis, shi ma za ka iya adana shi a gurin. Kaman kuma na uku, in kana da wani ɗan abubuwa wanda ka ke ɗan ciyeciye da shi kamar irin su kayan tiya haka ko irin su sweet, minti ko kuma kayan itace, shi kan shi za ka iya adana shi a wannan, eh, wardrobe ɗin ta teburin wurin aiki, ta ƙasan teburin wurin aiki wanda ka haɗa ta da teburin, eh, wurin aiki. Sannan kuma shi teburin wurin aiki ya kasance ni kamar na nawa za ka ga yi. Abubuwan da na fi sa wa a kai shi ne kamar abin aiki wanda ya shafi kwamfuta da, da, eh, wannan da keyboard ɗin ta, sai kuma, eh, littattafai wata gama ma'ana document ke nan, sai kuma dama kulli da abin da ya shafi biro wa takan, abin rubutu ke nan. Wannan dai ya kunshi abubuwan da nake ajiyewa a, a teburin wurin aiki nawa. Sannan kuma teburin wurin aikina kalan shi yanda yake, eh, an yi shi, eh, super baƙi ne sannan kuma aka yi abunan, eh, eh, an sa mai katakon da wanda ko ruwa ya zuba a cikin shi ba zai bushe ba, sai dai kasa mai tsumma ka goge shi. Ita kuma kujeran gefen teburin wurin aikina, ita kuma kujera ce ta roba ma'ana filastic ke nan. Ita ta bambanta da shi wannan teburin, tunda ita roba ne shi kuwa katakon ne baƙi wanda ake kiran shi plywood. To dai shi ne teburin wurin aikina, irin kalan tebur wurin aikina ke nan. Ya kasance kuma shi wannan teburin na gurin aikina ina amfanshi, amfani da shi daidai bakin gargado yanda ya kamata. Yana biya mun bukatuna kuma na saba yin aiki da shi. Na fa za ba zama a kan shi sosai sosai ba tare da wani alamal. Domin yana taimaka mun sosai wurin yin aiki yanda ya kamata. Ya kasance ma har wasu su ganzo guri na saboda teburin gurin aikin nawa yana da ɗaɗin aiki domin su zauna su gudanar da aikinsu a kan teburin wurin aikina. Ya kasance kuma teburi ne mai ɗan tsayi, mai faɗi daidai bakin gargado yanda ko mutane biyu ne ko uku ko huɗu idan za su yi managen shi za su iya yin aiki a kai shi. Musamman idan aka ce an cire kwamfutar kaga mutum-- gefe ɗaya mutane biyu za su iya zama, gefe ɗaya mutane za su iya zama. Amma kuma asalin inda aka fi balas a kai shine ace mutane biyu ne suka zauna a kan shi. Amma kuma yayin da aka shiga yanayin da babu abin gurin zama to mutane uku ma ko huɗu za su iya manage, su gudanar da ayyukansu a kan shi ba tare da wani matsala ba. Dan haka teburi ne mai ƙwari, mai inganci, mai muhimmanci shi yasa na ke son yi amfani da shi daidai yanda ya kamata. Sannan kuma nake jin daɗin yin aiki da shi ba tare da wani matsala ba. Wannan ke nan.

Eh, to gaskiya abunda nake yi da safiya lokacin na farka farko dai muna fara yin alwala muyi sallah. Idan muka dawo sallah to sannan kuma sai muyi a-- wana, danyi karatu wanda ba'a rasa ba. Idan muka yi karatu wanda ba'a rasa ba bayan nan kuma sai mu fara shirin tafiya gurin aiki. Bima mana mutum zai ɗaura ruwan wanka ya dafa, ya ɗumama shi sannan ya sauke. In ya sauke sai sirka shi sai yayi wankan shi da safiyan nan kenan. Bayan mutum yayi wanka da wannan safiyan sannan kuma akwai masu yin harman karyawa su ci abinci. Akwai kuma wanda su sai sun isa gurin aiki suke cin abinci. Kasancewan mu a gurinmu zuwa gurin aiki ana so mutum yazo ya fara aiki ƙarfe takwas ne. To bima'ana ya nuna cewa kana da buƙatan ka tashi da sassafe ka taf-- ka fara tafiya gurin aiki ba tare da lokar ƙarfe takwas ɗin ta yi ba. In ya so takwas ɗin sai ta kasance tayi maka a gurin aiki da safiya kenan. Sannan kuma akwai yanayin da wasu su da ƙarfe takwas ɗin nan da sassafe suke iya karyawa su ci abinci ko suyi shati ko kuma wasu ma abinci mai nauyi suke ci. To amma ya kasance ne dai gaskiya da wannan safiyan in na tashi nakan kai tsawon lokaci kafin in karya. Dan wani lokaci na iya kai ƙarfe goma ma kafin in karya da safe. Wani lokaci kuma ƙarfe tara. Kai wani lokaci ma in aiki yayi aiki zaka ga mutum ya mamanta da karyawan ya wuce ya cigaba da aiki sai lokacin da aka ɗinkari zuwa abunan hutun break wajen aiki. To sannan shine mutum zai je ya nemo wani ɗan abun da zai sa a bakin shi. Amma ita ko wannan safiyan ka tashi ka-- abun nan kayi sallah, ka yi wanka, ka ɗauko kaya ka shirya in kana da yara ka ɗan basu abunda zaka basu ko kuma kana da wanda zasu kai makaranta yara da sassafen nan suma ka kai su. To sannan kai ma daga nan ka wuce gurin aikinka ka cigaba da aiki a wannan safiya. Wannan ya kasance abubuwa masu mahimmanci wanda mutum ya kamata ya kula da su ya dinga yi da sassafe. Sannan kuma akwai masu shago, akwai masu fita aiki kamar irin abin da ya shafi hayan mota. To masu fita aiki abin da ya shafi irin hayan mota ya kamata su ma da sassafe zakaga su ma da sassafe suke fita. Eeh, domin kuwa akwai ɗalibai irin mu da akwai kuma ma'aikata irin mu masu zuwa gurin aiki da sassafe. To su kuma ya kasance suna amfani da wannan safiyan da amfani da abun nan wannan lokacin safiyan su fita da sassafe domin ɗaukan wa'innan ɗaliban ko kuma malaman zuwa kai su gurin aikinsu domin su samu abunda samu za su samu. Domin aikinsu yakan kasance su kusan kullum da safiya ne. Eeh, da safiyan za ka ga an fi samu har Hausawa suna yin mata Hausa sukan ce "Ai da sassafe ake kama fara amma idan tai rana zuwa yamma ci ba ka ganin ta ballantana ka kama ta." Wannan Hausan ta nuna cewa me abun nan nema to ya kamata ya rage bacci, ya tashi da sassafe, ya je ya fara gudanar da harkar abin da ya shafi neman shi. Dan domin a wannan lokacin ne rana take da sanyi aka fi samun abin da za a samu daidai bakin gwargwado. Dan haka ya kasance, eh ni da safiya lokacin-- safiya lokacin da, eh na farka nakan tashi in yi wa'inan abubuwan saboda na ɗauke su da mahimmanci. Yanana kuma yanayin da ka ɗauke da mahimmanci yanayin da abun nan abin shima zai baka mahimmanci ka ci gajiyan shi, har wasu suma su ci gajiyan shi ta gurin ka. Dan haka, eeh, aman. Lokacin safiya yana da matuƙar mahimmanci mutum ya bashi mahimmanci wajen gudanar da abin da sukafi mahimmanci a cikin shi. Wasu kuma safiya za ka ga su lokacin hutawansu ne sai da rana ko kuma da daddare zasu je suyi gudanar da ai harkan nasu neman. To idan ya kasance su wa'inan mutane lokacin sa da-- lokacin da suka farka da sassafe lokacin da zasu huta kenan to su ka ga wasu idan suka ci abinci kawai za su je su nemo guri ne su kwanta suyi ta bacci kafin lokacin zuwa wajen neman su. Ko kuma wasu su je dandali suyi ta hira, eh kafin lokacin zuwa wajen neman su. Amma mu za ka ga da yawan mutane sun fi farkawa lokacin.

Eh to, ina iya kunna wuta ta bas amma mu a gurinmu a Hausance wuta ta kasu kala kala ne. Eh to, akwai wutar lantarki, bilmana abunan electricity kenan. Akwai kuma wuta wanda ake haɗa ta da itace ko da kara ko kuma da gas ko da kalanzir wadda take ci balbalbal. Ita kuma wannan nau'in wuta ce wacce in ka sa hannunka za ta ƙona ka ko kuma da abun da aka sa a ciki za ta ƙona. Ida kuma wannan wuta ta NEPA bilmana ta bature kenan wacce ake kiranta electricity. Ita kuma wacce za ka kunna ne ka ga haske ko kuma ka yi amfani da ita, kai ta yi abunan, eh, ta dafa maka wani abu. Amma a zamanance ba kamar wancan ba. To don haka mu wuta ta kasu kashi kashi ne. Ita dai wuta kamar irin asalan dai wuta wadda aka fi sani. Ita ce wacce ake abunan, eh, wacce ake kunna ta da itace, wacce mai ci balbalbalbal kenan. Ita ce za ka ga ko kwatancen wutan jahannama jama'a jahannama ake, za ka ga an ce, an misaltata da irin wannan wutan ne. Wanda munafutan Allah ya kare mu daga shiga wutan jahannama. Sannan ni na iya kunna wuta ne, eh, a bisa dalilin yin amfani da ita ta ɓangarori da dama. Ina kunna wuta wani lokaci domin in yi girki. Ma'anashi kenan, ka ga duk mutumin, mutumin da zai yi girki dole sai ya kunna wuta ko da gas ne ko kuma risho ne ko kuma da itace ne. Diddai nau'i ikan gurare ne wanda ake amfani da wuta a cikinsu. To dole sai ka kunna kafin kayi amfani da ita. To ta dalilin wannan ne ya kasance na iya kunna wuta nakan kuma iya kunna wuta. Dole ne za ta sa ka koyi kunna wuta saboda yin amfani da ita yau da kullum. Don wuta ta kasance dole ne a yi amfani da ita na yau da kullum. Ya kasance ko a gurin aiki ma wani lokaci. Misali idan muka shiga abunan aikin practical a cikin laboratory, za ka ga akwai lokacin da muke kunna wuta muyi abunan dafa wasu abubuwan sannan kuma mu kunna wuta muyi ƙone wasu abubuwan domin wuta ne kawai ake bukata a ƙone wannan abubuwan dasu. To duk ta dalilin nan ya sa mun iya yin amfani da wuta kuma mun iya kunna wuta kuma mun iya kashe wuta. Domin kuwa wuta tana da haɗari. In ka iya kunna ta ne kawai ba ka iya kashe ta ba. Ya kamata idan ka sani da za ka kunna wuta to ka san inda za ka bi kuma ka kashe ta ba tare da wani matsala ba. Don haka Allah ya sa mu da ce Allah ya kare mu daga sharan wuta. Ya sa abunan wuta ba za ta ci jikinmu ba. Alfarman shugaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan dalilin da ya sa ke nan na iya kunna wuta nake amfani da wuta. Eh.

Na'am, lallai tufafin da na fi so a rajona dallin ina son tufafi kore, bima'ana tufafi green kenan. To yanzu haka ma maganan da nake yi in da hoto zai iya bari a gadama, inda za su sami damar yin hoto a gani. To, zakaga tufafi ne green a jikina. Ya kasance ina son tufafi green saboda me ne ne? Idan na sa shi yana yin kyau a jikina. Mutane da yawa ma sukan gayaman cewa lallai wannan tufafi, eh, kore bima'ana green kenan to yana yi min kyau. Kuma ni kai na idan na sa wannan, eh, tufafi kore na gani ya yi min kyau. Dalilin da ya sa kenan na, na ke son shi. Sannan kuma ba wai iya green ba, yawancin sauran tufafi magaskiya ne, Alhamdulillahi. Saboda sau da yawa da dama abokai, eh, abokaina ma maza sukan ce, "Ni babu kayan da zan sa bai mun kyau ba. Duk kayan da na sa sukan hau jikina su yi min kyau, ya zaman to sun anshe ni." To don haka ni ina gode ma Allah wannan baiwa ce da Allah ya yi mun bani nima kai na ba. Dan kuwa akwai lokacin da za ka ga mutum yasiyo kayanshi mai tsada, bima'ana tufafanshi ya fi naka tsada so wajen goma. Amma kai in ka sa naka mara tsadan sai kaga ya fi maka kyau a jikinka a bisa shi. Wanda shi ne da ya sa mai tsada ya kama ta ce, "Nashi ya fi kyau." Amma kai kuma ka sa mai araha sai kuma aka ka fi shi kyau da wannan mai arahan naka na ka za. Wannan duk baiwa ne da Allah ya yi ma mutum. Sannan akwai kuma yanayin wayewa wajen iya sa kaya shi ma. Shikanshi wajen iya sa tufafi. Akwai yanayin da mutum in ya sa tufafanshi ko mun tsadanshi bari mi shi kyau ba. Akwai kuma yanayi wanda mu irinmu masu sa mai araha da muka sa namu sai kaga ya yi mana kyau. Wannan ya nuna cewa akwai ƙwarewa kenan wajen amfani da tufafi. Sannan kuma yanayin ɗinki shi ma da aka yi ma tufafi yakan sa shi ma wanda ya sa tufafi yi masa kyau. Maybe za ka iya ganin kuma wani shi ya sai tufafi, eh, mai tsada ya yi mai ɗinki mai tsada. Eh kuma ka sai naka tufafin mai araha ka yi mai ɗinki mai araha. Duk daga haka takan kasance kuma ka iya sawa ka fi shi kyau. Sai dai kawai abin da yake banbanta wa shi ne mutane in suka gani za su gane cewa, "Eh wancan, eh, can tufafin nashi ya fi naka tsada da ɗinkin shi ma ya fi naka tsada." Amma kai kuma naka da ka sa wajen iya sawa da Allah ya hore ma da kuma yin da kayan suke an san ka sai ga naka ya fi kyau. Koh kuma ba wai za a ga naka ya fi kyau bane sai ka ga ka fi shi kyau da kalan waɗannan kayan. To shi ya sa sau da yawa ni in na sa kaya mutane da yawa sukan ce duk kayan da na sa sukan yi mun kyau. Amma ni a nawa zaɓin na fi zaɓan kore kenan green. Akwai abin green mai haske, akwai green mai duhu, akwai green da abuna kala-kala har da irin su wanda ake ce ma blue green. Bima'ana green ne amma kuma yana da abuna kalan, eh, kore-kore a cikinsa. To su kansu waɗannan kayayyaki nau'in tufafi ne masu ƙayatarwa, masu gamsarwa idan na sa su. Irin waɗannan tufafin ina nufin akwai wanda ake sawa kenan. Bima'ana tufafin auduga wanda aka yi su. Akwai kuma abunana, abuna ƙananun kaya wanda ake sawa kamar irin su jersey, t-shirt, jeans. In kuma aka dawo bangaren abin da ya shafi jeans, shi kuma wannan jeans na fi son baƙi da kuma blue, blue kenan. In aka dawo kuma abin da ya shafi ƙananan riga kamar in aka samu bangaren jersey shi kuma za ka ga na fi son ja da kuma, eh, blue saboda su kuma sun daukan jikina. To ya kasance dai duk su kansu waɗannan irin nau'in tufafin su kansu duk wanda na sa sukan hau jikina. Amma su a bangaren nan na fi son ja, na fi son blue. Kasancewan, eh, kulob da nake, eh, abuna su na ƙwallo ya kasance ja shi ne babban jinsan shi. To shi ya sa ne kuma na saba da jan jersey na fi son shi ina koyi da kulob ɗina. Eh, wataƙila arsenal ke nan. Ya kasance ni ɗan Arsenal ne suna saka jan jersey shi ne babban jerseyn su. Ni ma kuma na kan sa duk shekara. Shi ya sa na ke son jan jersey a bisa ko wanne. Idan haka ka zo kuma abunan, eh, jersey da ake sawa a waje. To ita ma wannan tufafi ce wacce nake so abunan koriya blue ta waje kenan. Dan haka.

To, ni dai a yan zu zan iya cewa babu wanda suke ƙarfafamin baya. Na farko dai wanda yake ƙarfafamun baya shine Allah wanda ya halicceni kenan. Shi ne yake ƙarfafamun baya kuma na san cewa shi ne yake ƙarfafawa kowa baya, ba wai iya niƙaɗai ba. To, in zan kuma sa a cikin al'umman annabi mutane kenan, na farko wanda yake ƙarfafamun baya ita ce mahaifiyata, mamana kenan. Na biyun su kuwa shi ne mahaifina, babana. Eh, idan kuma akwai na uku zan iya cewa akwai ɗan uwana kwara ɗaya wanda shi ma wani lokaci yakan taimake ni ya ka ɗan ƙarfafamun. Duk da daii ana, ana ɗan samun wani matsala, eh wani lokacin kasancewan yanayin wanda suke tare da su. Wani lokaci in mutum zai yi ƙoƙarin tallafa ma su kuma sukan ji haushi, su ɗan tare, su nuna ma'ana basa so a yi maka wannan tallafin. Amma tabbas Alhamdulillahi, eh shi wayannan zan, zan ce zan iya cewa sun zamanto jigo ne a gare ni. Su ne suke ƙarfafa min. Domin kuwa mamana ita tana ƙarfafa min. Wajen ganin da mama, da mamana da babana su suka ƙarfafa muni wajen ganin cewa na yi makaranta, na yi karatu. Shi kuma har yau har gobe eh ta kasance, eh abincin ma da nake ci wani lokaci kaman a ƙarƙashin shi nake ci. Domin kuwa abin da yaba mamanmu shi take sarrafa ni kuma ta bani, na ci daga gare ta. Kaga, ya kasance ni ba ina ci daga gare shi ba ne, eh kai tsaye. A'a, ina ci ne daga wajen mama na. Kuma tana ce wani ɓangare daga gare shi. To kaga in aka bi asalin abun tushen ƙarfafawan ya taso wanda ta wannan ɓangaren shi ya taso daga gare shi ne. Sannan kuma ina samun ƙarfafawa wurin wasu daga cikin abokana. Gir mana, mene ne ƙarfafawan da nake samu a gargare su shi ne har yau ta kasance, eh ba ni da tsayayye aikin yi. Amma kuma ƙarfafawan da nake samu daga gare su suna min addu'a. Suna cewa in sha Allahu Allah zai kawo min aikin yi, domin nima in samu in mallaki wasu abubuwa da ga suka samu wanda ni ban samu ba. Yanzu haka ni dai maganan da akeyi ya kasance na kai munzulin da na isa aure. Amma kuma bani da mata saboda, eh kasancewa babu aikin yi a ƙasa. Wannan dalilin kenan yasa, eh su ma suke bina da addu'a suna ƙara min ƙarfi cewa in dake, in dage, in yi haƙuri komi na Allah ne. Wani lokaci Allah zai taimake mu ya ba mu abin da muke nema. Halkan man sayyadi Rasullullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka wannan ƙarfafawa ce ta gaske wanda kowa yake buƙatar ta. Da ace yau sun guje ni ne suna nuna mun cewa, a ai tunda bani da aikin yi su suna yi su suna da nasu. Da zai kasance ni kuma ba zan kasance ina kallon su da girmaba da mahimmanci. Amma tun da kullum addu'a suke mun wasu daga cikinsu ma abin da Allah ya hore masu, su kanɗan yi mun alheri da shi. To kaga wannan yana ɗaya daga cikin ƙarfafawa na nuna cewa abokanka da wasu daga cikin ƴan uwan ka ba su gaji da kai ba. Amma kuma harkan abin da ya shafi ƙarfafawa akwai wanda su suna da abun nan daman da za su iya tallafawa su ƙarfafa ka, su ƙarfafe ka da wani abu amma su ba za su ƙarfafa maka ba. Ba za su tallafa ƙarfafa maka baya ba. Sai dai abin nan su nemu su abin nan, eh karya maka ƙashin baya ma. Domin na za su karya maka ƙashin baya shine, eh abin da ya kamata su ba ka shawara a kan shi wanda zai ƙara ma ƙarfi to basa yii. Eh, sai dai su kawo maka wanda zai bata maka tunani ya zamanto ka fara jin wayansu waswasi a cikin zuciyan ka. Kaga wannan ya zamanto ba ƙarfafawa a tare da su. Eh basu ƙarfafa maka baya ba. Ballan tana su ma ka shawara wanda zai sa rayuwan ka ta ci gaba wajen neman wani abu da kake nema a gurin Allah. Don haka su irin wayannan wanda basa ƙarfafa ma mutum baya. To idan mutum ya gano cewa wancan in ya zo wurin shi ba zai ƙarfafa mai baya ba a kan wani abun da yake nema ko yake so ya samu. To kaga abin da ya kamata ka yi shine kai ma ka ja baya da su. Domin kuwa su ba masu ƙarfafa maka baya ba ne. A'a su masu neman su ga ba yan ka nema. Eh domin kuwa, mai ƙarfafa maka baya daban, mai nema ya ga bayan ka daban. Mai ƙarfafa ma baya shine masoyin ka. Mai ne kuma, mai neman ya ga bayan ka kuma shi wannan ba wani abu bane illa.

Eh tabbas nakan yi waƙa cikin zuciya. Musamman kuwa dalilin da yake sa na yi waƙa cikin zuciya a lokacin da nake jin wani yin nishaɗi ko kuma na ji wata waƙa. Misali in ana rera wata waƙa sannan kana cikin mutane kaga ana rereta to za ka iya ka dinga mamin inta kana bin ta a cikin zuciyarka ba tare da ka fito da waƙar nan fili a bayyane ba. Mutane sun ji nan kuwa da yayinda kake bayyanawa inda kake kirera ta wani zai jiƙa damashi da surutu ka shiga hakƙinshi. Amma kai kuma abun kana so ka ga tunda kana so ka nishaɗantu ne waƙa ba ce ta nishaɗantarwa. Zaka iya rera ta a zuciya ka dinga bi mutane ba ka nishaɗin da kake so ba tare da ka cutar da wani ba ko kuma wani ya cutar da kai. Sannan kuma akwai yanayin da zaka shiga na jin kunya. Ko misali mutum zai iya tsintankan shi a gidan surukan shi sai yaji an kunna waƙan da yake so to ka ga dai indai da kunya kamar inda muka saba da kunya kowa an sanmu da kunya to bazaka iya bin waƙa a gaban surukan ka ba saboda mene ne? A kunya ba wani abu ba. Ita kuma kunya kuwa an halicce shi da ita ko kowa da irin nashi in kuka ga mutum bashi da kunya to ya kasance ma wannan abin tsoro abin gudu. Dan haka e a wannan yanayi in ka tafi kanka a gidan surukan ka an kunna waƙan da ka ke so, ita ma za ka iya ta za ka yi ta iya abun nan rera waƙan ka a cikin zuciya ba tare da sun sani ba. Kai kuma kana nan kana nishaɗuwa. E wannan ke nan. Dan haka dai rera waƙa a zuciya shi ma abu ne mai mahimmanci wanda zai iya kwantar ma mutum da zuciyan shi. Musamman ma ace zuciya tana cikin wani alhini to kuma sai ka zo ka ji waƙan da ka ke so sai ka fara rera ta a cikin zuciyan ka. Ka ga Allah ya canza maka ke nan da wannan alhinin da zuwa cikin wani farin ciki. Domin kuwa yayinda kake cikin alhini har kana cikin damuwa kenan kana juyayi sai ka ji waƙa kana so har ya kasance ka ƙi abin waƙan nan kana rera ta cikin zuciyan ka to ka ga wannan waƙan da kake rerawa a cikin zuciyan ka ya nuna ka kauda wancan alhinin da kake tare da shi. Don beyuwa a ce kuma e kana cikin alhini zuciyan kana cikin alhini kana tunanin wani abu sannan kuma kana rera waƙa. E ina bazai yiwu ka haɗa biyu a lokaci ɗaya irin wannan ba. Dole dole sai dai ka yi fara ɗaya ko dai ka kasance cikin alhininka da kake yi ka ci gaba da alhini ko kuma e in ka fara rera waƙan ka a cikin zuciya da zamanto wannan waƙan da kake rerawa a cikin zuciyan ka ta kore maka wannan alhinin da kake ciƙinsa. Wannan dalilin da ya sa kenan za ka ga sau da yawa mutane suna rera waƙa a cikin zuciyansu sannan kuma ko a cikin aji nema in ana karatu akwai wanda za ka ga su sun tuno da wata waƙa za ka ga suna rera ta a cikin zuciyansu. Akwai kuma wanda su suna so su koyi waƙan ne sun ji wata waƙa ne suna so su koyi ta basu iya ba to sai su fara bi suna rera ta a cikin zuciyansu. Hatta fara bayyana ta fito fili su fara buɗe bakin suna rera ta. Wannan kenan shi yasa rera waƙa cikin zuciya yana kauda wasu matsaloli ni anawa fahintan inda na fahimta. Dan haka ya kamata idan har mutum ya ji waƙa yana so ya yi ta kawai ya yi ta a lokacin da yake so ya yi. In ka samu dama za ka iya yin ta a bayyane to yi ta ka bayyana ta domin farin cikinka. Idan kuma ba ka samu dama ba kawai rera ta a zuciyan ka kan nishaɗin ka ba tare da kowa ya sani ba. Wannan shi ma abun nan e wannan ya kasance cikin abun banba zuciya, abun jin daɗi da abun da take so da kuma nuna abun godiya ga Allah. E domin kuwa idan ka ji ka cikin wani farin ciki da zamantu kana rera waƙa a zuciyan ka da yake kuma waƙen suma ya kasance kala kala ne indai waƙe ba na batsa bane wanda suka saba ma shari'a to kai kuwa ka rera abin ka, ka ji daɗin ka, ka huta ya fi. Idan kuma sannan sau da yawa akwai wanda waƙa za su yi ta irin waƙa ce ta batsa to amma kuma suna cikin mutanen da baza su iya yin waƙan ba to sai ka ga suna rera abinsu a cikin zuciya. Amma akwai kuma wanda waƙa ce ta halas za ka ga suna cikin mutane ne bazasu yi ba domin su damu mutane ne. Ita ma sai su rera abinsu a cikin zuciya. To amma dai gaskiya tsakani ga Allah shine in ka ga mutum yana yin waƙa a zuciya to ya nishaɗantu da waƙanne kuma akwai kunyar da yake ji shi yasa ya bayyana ta fili ta fito.

Wanan tambayar kaman na amsata amma zan ƙara amsawa don a ji an san nan ba da may be in an haɗa shi da wancan. Zai nuna cewa "Eh na amsa ta da kyau." Yanda ya kamata. Domin kuwa tambayoyi da yawa muna kawo abuna, eh point a cikinsu. Yanda ya kamata kuma tsaya a tantance a fahimta. Ban san kila ko ana so tantancewa bane sai aka ƙara da mun na question din. Ya kamata ina canza question amma kasancewar kila kuna so ku tantance, to ya sa ne zan ƙara amsa wannan tambayan ana amsa irin ta a baya akace mun "Wanne wasa kake sanye?" Eh na nuna cewa a cikin wasannin da nake sanye, akwai ƙwallon ƙafa, akwai abinan snooker, akwai table tennis sannan kuma akwai kallon kwallo. Wannan na daga cikin wasannin da nake so. Akwai kuma TV game. Amma wanda nafi so a cikin waƴannan wasannin shine snooker. Kasancewar a cikinsu kuwa na fi iyata a bisa sauran wannan wasannin. Ya kasance snooker ina buga ta dare, safe, rana da na samu lokaci. Sannan kuma na ƙware a kan wajen buga ta sosai ba kamar sauran wasannin da ake yi ba. Sannan kuma shi ma table tennis ina buga shi. Shi kuma table tennis ina buga shine da manya sosai. Wani lokaci in samu nasara a kan wasu incire su, wasu kuma wani lokaci kuma a samu nasara a kaina nima a cire ni. Sannan akwai wasan ƙwallon ƙafa. Wasan ƙwallon ƙafa wasa ne mai daɗi wanda in ina yi shi ina samun nishaɗantuwa. Sannan kuma ina motsa jikina saboda a wajen motsa jikina ɗinnan da nake yi, za ka ga mutum yayi gudu, yayi gudu. Domin kuma a cikin gudun nan na shi da yake yi, sai ya yi zufa. To a cikin zuffan nan da mutum yake fitarwa daga jikin shi, wannan ya nuna cewa zuffan nan da kake fitarwa tana rage maka wasu cututtuka a cikin jikinka. Wanda mutum ya sani da ma wanda bai sani ba. To shi kuma TV game kasancewa na ina son ƙwallon ƙafa sosai ya kasance shi TV game abin bugawa agare ni kamar irin su abin da ya shafi play station ke nan. To za ka ga kwallace za ka zaɓi kulob ɗin ka kuma ka zaɓi wani kulob ɗin da ka ke so. Ko kuma ka haɗa, ka je wancan kulob ɗin ka ɗauko wancan player, ka ɗauko wancan wanda ake ce ma all stars ke nan. Ka haɗa sai kwamfuta ta baka dama, ka buga da wani tim ko kuma in zaka buga tare da wani shi ma sai ku buga tare. Wanda ya fi iyawa ya yi nasara. Wanda kuma aka fi shi iyawa, ai nasara akanshi. So wannan wasannin suna daya daga cikin wasannin nake so. Kasancewan wasanni ne wanda ake fara yin su a yi lafiya, a kammala su lafiya ba tare da an sami wata matsala ba. Kuma an samu wani hargitsi da rudani a cikin masu yin irin kalan waɗannan wasannin. Shiya sa na ke son su, na ke ƙara son su kuma zon ci gaba da son su. Amma dai a cikin wannan wasannin da na lissabo na nuna cewa eh ita teburin snooker, snooker itace gaba a cikin wasannin da nake so. Saboda menene kuwa? Ya kasance ita wannan snooker na fi iyata. Sannan kasancewar snooker akwai in ina ƙarami nake buga ta ya sa har na girma gashi kamar tabijinina. Amma ban daina son ta ba saboda ni a wurina game ne mai daɗi, eh mai sa nishaɗi. Duk waƴannan wasannin da muke yi ina son su. Muna yin su ne domin muji daɗi, mu nishaɗantu. Wasu kuma ana yin su ne domin a motsa jiki musamman shi ƙwallon ƙafa da shi table tennis. Kuma gudu shi ma abunan akwai ana sa competition din shi, ana sa gasan shi. To shi ma duk abun da za a ce an saka gasan shi ya zama wasa ke nan. In kai nasara shi ma akwai cututtuka da ake yi wa mutum. Don kuwa gudu ya kasance abu ne mai ƙaramin himanci da shi ma in kana yin shi zai rage maka cututtuka a jikinka, ya rage maka damuwa. Don haka ya kamata a cikin wasannin da mutum yake yi, ya sami wani wasa wanda ake yin gudu a cikin shi. Domin kuwa wannan ɗan gudun da ake yi ana rainawa. In har an yi zufa ta fiɗa, to ana rage wasu abunan cututtuka ne a cikin jiki da wasu ƴan damuwa wanda mutum su ya daɗe da su amma bai san su ba a daidai wannan lokacin zai.

Eh, inda nake cin abinci a wurin aiki suna da dama. Akwai gurare uku. Kaman irin su Rice Jollof, akwai shinkafi. Duk gurare ne wanda nake zuwa cin abinci. Wani lokaci kuma in aka zuba min abincin, bana tsaya wurin da ake saida abinci in ci shi, sai dai in ɗauko abincin in taho da shi nan wurin aiki in zauna in ci. Domin kuwa cin abinci a cikin mutane ba wani daɗi ne da shi sosai ba. In za ka ci abinci, ya kamata ka zauna kai kaɗai ne. Fuskanci cin abincin ka ci shi kai kaɗai a inda kake ka ba tare da wani ya ɗauke maka hankali ba yayin da kake cin abinci. Sannan kuma wani lokaci idan ka anso abincin ka zo wurin aiki da shi kana ci. Ka fi samun natsuwa domin wannan lokaci ma ana aiki ne kana cin abincinka. Dan haka cin abinci ya danganta a daidai inda ka saba yin shi. Only inda na saba cin abinci an share ofis. To, daya zaka ga wasu ma'aikatan tunda sun saba ci a ofis wani lokaci ko sun je gida ma, ba sa iya cin na gidan saboda kasancewar in da suka saba cin abinci a wurin aikinsu a ofis. Da ni dai kam na fi so in ci abinci a gida. Kaman breakfast, na karyawa kenan to inda son samu ne mutum ya karya a gida. Nan wani lokaci ma na kan karya a gida din irin ƙarfe takwas tayi. Amma wannan yana ɗaukan shi a matsayin saurin karyawa saboda ban saba karyawa a irin wannan lokutan ba. Wani lokaci kuma na kaci abinci na abincin rana misali a wurin aiki kaman abin da ya shafi irin ƙarfe biyu ko zuwa ƙarfe uku. Ban cika yin hanzari in ci shi a irin abin da ya shafi ƙarfe ɗaya ba. Saboda a daidai irin wannan lokacin idan har ka ci abinci za ka ga jikinka yaɗan yi sanyi. Aikin da kake yi ma ka rage yin shi. Amma idan kuwa aka ce irin daidai wajen ƙarfe biyun nan ne, to ka ga duk aikin da za ka yi kafin wannan lokacin ka riga ka ci ƙarfin aikin, sai dai ka jira ƙara she to, da wannan lokacin za ka iya cin abincin ka zuwa ƙarfe biyu. In ka yi sallah shi ke nan. In kuma bai yi sallah ba sai kaje kai sallah. Kafin ka dawo, shi ma za ka ga abincin ya ɗauko narkewa jikinka. Ka dawo jikinka kana jin shi daidai. Ka ci gaba da aikinka a wurin aiki ba tare da matsala ba. Da haka wannan ke nan. Inda nake cin abinci a wurin aiki shine Rice Jollof da kuma shinkafi. Wannan gurare ne na abinci masu ɗan rahusa wanda mu zamu iya siyan shi. Amma akwai sauran guraren na abinci wanda su na manyan mutane ne. Wannan in ka ji kuɗin ma yanda ake saida abincin kai kasancewa ba wurin zuwan ka ba ne. Balanta na kaci abinci a wurin. Dan haka wurin aiki akwai kuma shi ma masu saida abinci mai ɗan araha to ka ga ya fi kyau mutum ya tsaya wurin aiki ya ci abincinsa ba tare da ya je neman abinci wani guri ba. Ya samo shi cikin tsananin wahala. Dan haka cin abinci a wurin aiki ni a wurina ya fi in je gurin masu abinci in zauna a wurinsu in ci. Dan haka akwai lokacin da wani lokaci ma daga gida na kan ɗauki abinci in taho da shi wurin aiki in ci shi a nan gurin. Ya fi min kwanciyar hankali saboda in na ci zan tsaya in ci shi a gida to zan ci gaba da tunanin wurin aiki ya yake Ya ya kasance. To kasancewan bana so in samu wannan daman sai ka ga na ɗauko abinci na na kari ko na rana na taho da shi wurin aiki na ci a nan ba tare da na tsaya ina tunanin wani abu ba. Shi ya sa ni a wurina cin abinci in ban da gida to a wurin aiki ya fi. Domin kuwa shi gida ya kasance a nan ka fara cin abinci ka girma ka taso ba za ka so ka ce wai ba ka so ka ci gaba da cin abinci a cikin gida ba. Amma shi kuwa gurin aiki da wurin da ake saida abinci ya kasance shi wannan wurin neman ka ne, wurin sana'ar ka ne ko kuma wurin aikinka ne. To za ka fi kwanciyar hankali a nan gurin ka samu abinci ka ci shi. Ba wai a cikin can gurin masu saidawa ba wanda ka zo na zo ne wanda ba ka san shi ba bai san ka ba. Sannan kuma akwai wani gurin saida abinci da za ka ga yara almajirai sun kewaye sun zaramawa mutum ido wani lokaci ko tashi ka yi irin da ka je ka sha ruwa ba ka ba su abincinka ba. Shima se kaga sun ɗauke sun sama wawa ko kuma su zauna su yi ta kallonka. Dan haka nafi cin abinci.

Eh, lalle tabbas na kasance ni ma abokin yin lillibi ne da bargo. Eh, musamman lokaci irin wannan yanzu da ake ciki, ma'ana lokacin sanyi kenan. Lokacin sanyi za ka ga mutane lalle suna yin yawanci yin ma'amalar da lallibi. Suna lullube kansu da bargo, domin kuwa bargo yana sauƙaƙa musu wannan sanyi da ake yi. Sannan kuma in an yi iska, shi kan shi, za ka ga mutane suna lullube kansu da bargo, domin shi ma bargo yana sauƙaƙa musu iskan da take shiga cikin jikinsu da hancinsu. An, bugu da ƙari kuma akwai, eh, lilli bi da ake yi a lullube jiki saboda sauro. Shi kan shi sauro ya kasance in ka lullube jikinka, to bazai iya samun daman inda zai, ya ratsa ya shiga cikin jikinka ba, ballantana har ya cije ka. Shiya sa, ya kasance shi kan shi abun na, eh, net ɗin sauro, za ka gan shi in ka sa shi kaman daidai yake da lilli bi. Domin kuwa lokacin zafi mutane da yawa za ka ga suna cewa su suna complain wai, eh, net ɗin sauro yana ƙara masu yin zafi. Ba kome ba ne saboda ya kasance shi ma kamar lillibi ne da bargo. Amma shi kuma net ɗin sauro yana da banbanci da bargo. Saboda net ɗin sauro shi ka sa shi ne, eh, ka sagale shi iska na shiga ta ko ina cikin shi yana fita. Shi kuwa bargu a'a, shi jikinka ne ka, ya jikinka ne ka amfani da shi ka lullube. Ba iska, ba iska da take shiga cikin shi ko, eh, ba iska, iska ba ta iya shiga cikin shi ko ta ko ina. Sai ta hanyar da ka bari iska ta samu ta shiga. Dan haka shi bargo ya bambanta da net ɗin sauro wajen iska. Don kuwa shi net ɗin sauro za ka sha iska da shi sosai. Shi kuwa bargu ba zai baka iska sosai ba. Shiya sa in aka ce lokacin sanyi ne, za ka ga mutane a'a su ba wai suna neman net ɗin sauro ba ne suyi lullube da shi. Sai dai za su iya sakin net ɗin sauro domin ya ƙara musu ƙarfin lullube. Dan haka wani za ka ga ya sake net ɗin sauro, ya shiga ciki ya kwanta ya kuma haɗa da bargun shi ya lullube. Duk wannan abu ne mai mahimmanci zai yi maka maganin sanyi. Dan haka shiyasa, sau daya wa a lokacin sanyi ni bani da matsala. Domin kuwa ina sa riga na jaket mai nauyin gaske wanda ya kan ganta itama kaman nau'in bargu ne aka ɗinkace da shi. Sannan kuma in ɗauki bargo na in lullube kaina da shi. Saiya kasance wannan lokaci ma in lullube yayawa ka ji jikinka ya fara ɗaukan zafi. Kana jin zafi a alhali kuma a lokacin sanyi ake. Dan haka ni ina lullube kaina da bargo domin in kare kaina daga sanyi, in kare kaina daga sauro sannan kuma in kare kaina daga iskan da take shiga hanci ta haifar da mura ko ta haifar da wani cuta. Eh, dab haka lullube shi abu ne mai mahimmanci. Ya kasance kuma ko a cikin dare, shi ma in za ka kwanta za ka yi lullube. Me yasa za ka yi lullube? Shi ma za ka iya lullube jikinka in ya kasance wurin da za ka kwanta ba ka yarda da tsaftance shi ba. To maimakon ka kwanta ka haɗe jiki da wannan wurin, sai ka ɗauki bargun ka ka lullube jikinka. Ya zama shi bargon nan naka, shi ne zai taɓa wannan wurin ba asalin jikinka ba. Saboda akwai wuraren kwanciya da basu da kyau, wanda in ka kwanta eh za ka iya ɗaukan wani cuta ya shiga fatan ka ya dame ka. To amma idan kuwa ka sa bargun ka, ka lullube, ka shiga ka kwanta, ka ga cutar in ta zo ba ta samun daman shiga jikinka ba kenan. Ballantana har taimaka illa sai dai illa iya ka ta tsaya a cikin bargun ka wanda ka yi amfani da shi ka lullube. Dan haka shi kuma bargu, eh lokaci lokaci shi za ka wanke shi kaman da irin su omo. Su kuma omo basa bari irin wannan, eh cututtukan da suka shiga cikin bargu su kuma suna kashe shi. Sannan kuma kashan ya sha rana, rana ma ta kashe. Dan haka bargu yana da matukar amfani wajen yin lullube. Kuma lullube da bargu ya kasance abu mai amfani, mai kariya, ta bangare, ta dama kamar yadda na lissafo wai nan abu huɗu. Na yana kare ka daga sauro, daga iska, daga sanyi da kuma kwanciya a wuri gurbatacce mara kyau domin ɗaukan cuta. Eh, lullube da bargu yana kare.

Eh to gaskiya ni na kasance ina, eh, zuwa wurare da wuri. Musamman in aka sa lokaci inda ake buƙatar a ga mutum a wuri. Aka ce ka zo ƙarfe huɗu. To in sha Allahu idan na tashi zuwa saka ga maybe wani lokaci uku da rabi za ta iya yi mun a gurin. Kuma, eh, ya kasance huɗu saura kwata ta yi mun a gurin. Ya zamanto dai in aka ce ana buƙatar mutane su zo ƙarfe huɗu. To zai zamanto ni a wannan lokacin ni nake jiran mutane su ƙara sa hadattowa wurin nan. Bawai jira na ake yi ba. Na haka ya kasance na zuwa wuri daga ko wurare da wuri ko a ko da yaushe. Bawai ana bari na, in halarci wuri bane daga baya. Ban cika zuwa wuri daga baya ba. Eh, akwai kuma lokacin da za ta kasance ka zo an gayyace ka. Ace ana buƙatar ka nan da ƙarfe huɗun. To kuma sai a ganka ka zo daga baya. Bilmana in an samu wata matsala kenan. Wata lalura ta yi ta a hanya. Yana mai yuwa ko kun hau abin hawa. Abin hawan ya baku matsala a kan hanya. Kaga dole bazaka iya samun isa wannan wurin da wuri ba. Shi dai ka iso daga baya. Wani lokaci ma abin hawa zai iya baku matsalar da shi kanshi wurin da ake so ku isa. Ko daga baya ma bazaku iya isa ba. Hedai kuyi haƙuri da zuwa wannan wurin. To ana samun wannan matsala daga ƙarfe. Amma in ba wannan matsalar da aka samu ba to gaskiya, eh, ni ba cika gayyata na wuri in zo daga baya ba. Duk inda aka gayyace ni wuri nakan isa da wuri. Ba tare da na yi lati ba an gani na zo daga baya. Bilmana kuwa shi cika alƙawari yana da muhimmanci. In aka ce ana son ganinka wuri lokaci kaza to kai ƙwaƙwari wani lokacin kaza nan ka ga ka bayyana a wannan gurin. Bilmana gayyatan da aka yi maka ya nuna cewa ka ɗauki abun da muhimmanci kenan. Zuwan ka wuri da wuri yana nuna cewa ka, abun nan ka ɗauki zuwa wannan abun da ka je yi da muhimmanci. Amma in aka kasance ko da yaushe za ka gayyace ka wuri ya zamanto kana zuwa daga baya ne. To za a ɗauke ka wanda baka ɗauki wannan abubuwan da ka je yi da muhimmanci ba. Domin kuwa da abun da ka yi ɗaukan shi da muhimmanci to zaka ba shi lokaci inda ya kamata ba tare da saba wani lokaci ba. To yin da ku za ka yi kamar ma wannan abun lokaci shi ne. In aka ce zo lokaci kaza to ka zo a wannan lokaci kaza ɗin da aka ce ka zo. Tashi a lokaci gaza. Tashi a wannan lokacin da aka ce ka tashi. Dai. Amma in ya kasance kai akwai da yaushe kasance kanka. A halin an ce zo lokaci kaza ne. To lokaci kazar ya wuce sannan ka ke zuwa. Har ya kasance mutanen da suke wurin wasu sun iya gano ka cewa kai baka zuwa akan lokaci. Kaga za a yi maka mumuna shida. Akan cewa kai baka zuwa abun da ya shafi ka akan lokaci. Ka ɗauki zuwa wuri da muhimmanci ba. Domin kuwa zuwa wuri da wuri yana nuna alamun cewa ka ɗauke shi da muhimmanci. Amma zuwa wuri daga baya akwai da yaushe yana nuna cewa baka ɗauki zuwa wannan wurin da muhimmanci ba. Kaga ya nuna ke nan shi kanshi in mutum ɗaya ne ya gayyace ka wannan ka ce yi mashi haka. Zai ce "baka girmama shi ba." Amma in kuma mutane da yawa ne suka gayyace ka haka. Za a ce "za su ce baka girmama su ba." Musamman in ya zamanto abu ma na gasa ne ana so a gane cewa wanda yafi ƙwazo daga cikin ku. To na daga cikin abun da za ka yi shi ma ya taimake ka zuwan ka wuri da wuri. Amma in ya kasance kana zuwa daga baya ya nuna cewa kai baka da ƙwazo kenan. Dan haka ya kamata mutum ya ɗauki zuwa wuri da muhimmanci. Eh, ya ɗauki zuwa wuri da muhimmanci. Zuwa ko zuwan ka wuri da muhimmanci. Inda za ka ɗauki ko zuwan ka wuri da muhimmanci shi ne idan aka ce ka zo da wuri ka zo da wuri. Amma in ya kasance kai ba ka ɗauke shi da muhimmanci ba. Zai zamanto in an ce ka zo wurin nan da wuri za ka zo daga baya ne ba akan lokaci ba. Kaga wannan ka saba ma lokaci kenan. Ma ka saba ma wanda suka gayyace ka zuwa wannan abun. Dan haka ya kamata mutane su gane in aka gayyace su zuwa wuri su dinga zuwan shi da wuri. Bawayi su dinga zuwa daga baya ba. Domin zuwa ko daga bayan ƙasƙanci ne suke kira ma kansu. Ba su sani ba suke ja makansu. Ba su sani ba. Zuwa ko wuraren nan da wuri shi kuma wani martaba ne da suke martaba kansu. Da ya kamata ace su masu gane cewa, eh, zuwan su da wuri yayi.

Eh, gurin aikinmu yana nan guri ne mai girma mai mahimmanci sosan gaske. Eh, wanda samun a samu gurin aiki irin namu to a cikin makaranta inda muke yana da wahala. Saboda wuri ne da aka tsara shi domin yin kasuwanci, ma'ana entrepreneurship kenan. Wuri ne wanda ya ƙunshi wurare daban-daban, ɓangarori daban-daban. Domin kuwa wurin ne da ya ƙunshi guraren da ake koyar da sana'u ko ake yin sana'u. Eh, wurin ya ƙunshi guraren da ake koyan sana'u kamar irin su, eh, ɗinki, kamar irin su abun haɗa sabulai, kamar irin haɗa su polish da kuma koyar da abun, eh, magana da harshe, abun nan ma'ana speech kenan. Da kuma, eh, inda ake koyar da abun soyaysoyi kamar irin nau'ikan abun da ya shafi su dafa abinci da kayan soyesoyi da kuma, eh, eh, koyar da sana'o'i kala kala. Eh, wanda zasu amfani mutum idan ya rikeshi da kyau. Kaman gurin nau'in da ya shafi ɗinki, eh, za ka ga akwai abin workshop watakan. Dayar zauren da ake ƙasa kekunan kenan wanda ake shigar da ɗaliban ciki a koya musu shi a allo sannan kuma su zo su koyi shi a zahirance da keken dinkinsu. Domin kuwa har sai an ba su kayan gwaji an gwada su an tabbatar da ƙwarewansu sun iya kafin a ba su, eh, takardar shaida a salamesu a matsayin wanda suka koya suka iya. Sannan kuma bayan nan ma har akwai wasu kyaututtuka da ake warewa aka ɗanyi musu domin a ƙara musu abin, eh, kuzari da kuma a sa musu abin nan himma wajen dogaro da kansu da sana'un su da suke koya. Wannan kenan. Gurin ya koyi, ya ƙunshi har da wuraren da ake kiwon kifi na zamani da kuma kiwon kaji wanda ake haɗa abincin kaji sannan kuma ake ƙyanƙyashe kaji sannan kuma a kiwata kajin su girma sannan kuma a koya maka yadda za ka saida su ka samu riban ka. Da haka gurin aikinmu guri ne babban guri mai mahimmanci. Sannan kuma guri ne wanda ya ƙunshi cewa har abin na, eh, Bankin Duniya da kuma Bankin Ƙasa yana ware kuɗi wanda yake ba dawa ya turo nan gurin, ya turo ɗalibai a koya musu, eh, sana'a. Ma'ana wanda ake kiran shi da scholarship kenan ya tallafa musu ya ba su shi wannan kyauta su zo wannan guri a koya musu sana'a. Da haka gurin akwai, eh, ofisoshi daban-daban. Akwai ofis ɗin darekto, akwai ofis ɗin mataimakin darekta, akwai ofis ɗin sakatare, akwai ofis ɗin admin sakatare, duk su na nan da ofis irin su abin da ya shafi su accountant, eh, auditor, eh, procurement. Duk wannan gurin namun gurin aikinmu akwai wannan ɓangarori. Sannan ni inda nake an sani da wani shago ne wanda ake sayar da abun nan kayan sha kamar irin su, eh, lemu drinks kenan. Amma kuma su banawa bane. Dukda dae ina fuskantan ƙalubale a cikin wannan shagon. Domin na faƙa ƙalubalen da nake fuskanta a ciki shine ni ba a bani jari ba. Sannan kuma bani da wani mataimaki wanda za mu iya zaunawa muna shifting tare muna ya'ashen ni. A'a, ni kaɗai ne a kaba mawa raga ban gurin. Sannan kuma bana samun kuɗi a ciki ba a biya na. Wannan shi ne babban ƙalubalen da nake fuskanta a cikin wannan guri. Domin kuwa ni yau in Allah zai kawo min wani abin ne to zan bar wannan gurin. Domin zaman da nake a wannan guri kamar ina ɓata ma kai na lokaci ne don ba wani abun da nake, abun nan samun wanda nake ƙaruwa da shi wanda zai amfane ni ko da nan zuwa gaba. Dan inda na dogara da wannan gurin ne shi kaɗai to abinci ma wanda nake ci gaskiya ba zan iya samun shi in ci shi ba. Kasancewar, eh, cinikaiya da ake yi a gurin ba wani wani ciniki bane wanda mutum zai samu riba ya samu abin zai samu. Dan haka gurin dai guri ne babban guri amma ni ɓangarena gaskiya guri ne ƙaskanci ba wani babban guri bane. Dan kuwa in aka saurara ya shi da iya raya shi ya zaman to yayi abun da ya dace a lokacin da yake so da ya dace. Wannan dalilin da yasa kenani ni inda zan samu wata dama in ta zo mu, Allah ya kawo min wata dama to zan yi haƙuri da wannan gurin inda dai ni ba samu nake yi ba wannan gurin. Zan je inda zan samu domin rufe wa kai asiri.

Eh, a gaskiya, a gaskiya ina sauraron rediyo. Na kasance ma abocin sauraron rediyo ne, dan inji labaran duniya inda yake tafiya. To amma kasancewar yanzu rediyo ya zama kamar wani abun tsohon yayi a gare mu, ya kasance ban cika sauraron shi sosai ba. Amma kuma in na ji tsofaffi wanda suke amfani da shi suna sauraro, to in na ji wani labari an kamo wanda nake so in ji, nakan tsaya wa agurun su in saurare shi. Kasancewar mu yanzu ba rediyo muke amfani da shi ba, mun fi amfani da wayoyin hannun mu da kuma social media da jarida nan muka fi samun labara mu sahihahi ba a cikin rediyo ba. Don kuwa anyi lokacin da wasu zasu zo su kawo labarai a cikin rediyo amma ya zama to tsari ne, ƙarya ne suka tsara suka kawo domin su shagaltar da mutane. To amma yawanci labarai wanda ake wallafa wa a cikin jaridu da sauran kafafen watsa labarai za ka gan su suna da sun fito daga tushe mai sahihanci, mai inganci ba tare da wani ƙarya a cikin su ba. Eh domin kuwa rediyo yanzu mu ya zama abin ya zama. Ka cire kuɗi ma ka sayi rediyon, ana ganin kya shi ne. Sai kuma Allah ya kawo mana zamani yanzu ya kasance wayoyin hannun mu suna da wani bangare na rediyo wanda ake cewa FM. Shi kan shi in ka kamo wannan FM ɗin za ka iya samun labaran da kake so a cikin shi in labaran ya zo ta tashoshin da kake ji. Dan haka amma ba ka samu ba in ka ji an ce anyi wani abu, eh ka ji an ce wani ya ce ya ji wani abu a rediyo to akwai BBC. A tashar rediyo akwai BBC, akwai irin su Deutsche Welle. Akwai abun eh, eh, Deutsche Welle ne ko? Eh sannan akwai CNN ne ko? Akwai kuma rediyo namu na gida. Tashar rediyo namu na gida wanda ake cewa rediyo Kaduna. Wallahi babu tuni. So wannan kenan dalilin da ya sa muke sauraron rediyo kenan domin mu samu labarai ingantattu. Saboda ya kasance shima rediyo abin saurare ne wanda in ka ji labarai a cikin shi to za ka ga kashi duk dai da wasu da suna kawo labaran ƙarya amma za ka ga labaran da za ka ci a cikin kashi ɗari za ka ga, za ka san ci kashi casa'in da tara ko kuma kashi casa'in da biyar dai masu gaskiya ne, sahihahi ne. Sannan kuma eh akwai lokacin da ake wasu sika na Wasa kwakwal wa a cikin gidan rediyo. Su kan su wani lokaci in ka ji su sun muka daɗi za ka iya nema rediyo ko domin su, domin ka saurara ka nishaɗanta da su. Dan haka shi ma rediyo ba baya ba wajen samun labarai da na nishaɗantarwa. Domin kuwa shi rediyo yanzu ma ya kasance kusan shi ne abin nishaɗin tsofaffi. Domin kuwa za ka ga ko wani tsoho yana da rediyo domin jin labarai domin kuma jin wasu irin wasu sika. Wasu kuma a lokutan azumi za ka ga suna amfani da rediyo domin jin karatu da tafsirai. Domin kuwa akwai wanda mutane sun ɗauki nauyin wasu malamai suna watsa karatuttukan su a gidan rediyo lokaci lokaci. To don sauraron wannan karatun da malamai suke yi za ka ga wasu tsofaffi sun samu rediyon su ko da wane lokaci, in ba sa wuce wannan lokacin da wannan malamin aka ɗauki nauyin shi a gidan rediyo yake karatun shi suna ji, suna saurari. Domin kuwa, ayy shi ma rediyo hanya ce ta isar da saƙo, mu hanya ce ta karantarwa. Wasu da yawa daga cikin mutane za ka ga a cikin karatuttukan da suke ji na rediyo a nan suke fahimtar wani abu, sugyara wasu matsaloli da suke da shi akan harkar abin da ya shafi addini da zamantakewa na rayuwa. Shi ya sa eh sauraron rediyo shi ma ba baya ba ya kamata a dinga sauraron shi. Dan haka ni ma ina sauraron rediyo. Na kasance ma abokin sauraron rediyo a baya sosai. To amma yanzu ma ina sauraron rediyo amma na rage sauraron shi saboda ina samun wasu labarai a cikin wayan hannuna da kuma eh, eh da kuma social media na zamani da ya zo yanzu. Amma shi ma rediyon ba wai an ƙyale shi ba ne gaba shi ɗaya ba a sauraron shi. Ana sauraron shi don kuwa wayan hannun ma ita kanta akwai rediyo a cikinta. To ka ga kuwa idan ba ka je ka saurari wancan asalin rediyo mai batir ba to za ka iya sauraron wanda yake a cikin wayan ka domin samun wasu labaran domin kuma nishaɗantuwa da wasu abunnan.